Ina son kallon faɗuwar rana? Eh, ina son kallon faɗuwar rana. Kasancewar rana ɗaya daga cikin halittu ne waɗanda mutum zai kalla kuma ya farin ciki da ita lokacin za ta faɗi. Lokaci ne da mafi yawancin mutane masu addini suka yi amfani da ita domin kwatantawa ƙarshen azumi ya zo, wanda yake al'ada ce kuma addini ne a ƙasar Hausa. Ta yanda duk lokacin da muka kalli rana tana faɗuwa muna jin daɗi, muna farin ciki kasancewar azumi ya zo ƙarshe na wannan yini.

Yaya nake daidaita aiki da rayuwa? Ina daidaita aiki da rayuwa ta hanyar yin adalci da kuma kamantawa. Na sani cewa aiki da aka ɗaura mun in ji gwamnati amana ce amma duk da haka ba zan yi amfani da shi ba ya kasance in cutar da kaina. Kasancewa ta mutum mai iyali, mai mata ɗaya da kuma yara biyar sannan ina fama da lallura ta hawan jini. Farko duk abin da zan yi zan tabbatar da cewa abu ne wanda ba zai cuta wa iyalina ba kuma ba zai cutar da lafiyata ba. Farko da safe zan fita aiki akan lokaci. Kafin in fita zan tabbatar da cewa gidana kowa yana lafiya. Idan akwai wani aikin gaggawa da ya taso wanda yake kuma akwai damuwa a gida, zan sanar da shugabana na wurin aiki in faɗa masa cewa to gidana ba lafiya ina da uzuri. Idan kuwa babu uzuri nakan fita da wuri wani lokaci kuma da na tafi aiki nakan dawo da yamma ko kuma nakan kira iyali in tabbatar da cewa kome na tafiya yanda ya kamata. Ba zan yi amfani da dama in ce na bar aiki na ba kuma na bar iyalina. Ina aiki kuma ina kula da iyalina sannan kuma ina cin abinci ina kuma kula da lafiyata. Wannan shine abun da yake faruwa tsakanina da aikina. Ina daidaita aiki. Ba zan bari aiki ya salwantar da rayuwata ba kuma ba zan bari rayuwata ta lalata mun aiki ba. Ina yin daidaito da su. Kasancewa aiki amana ne, so ina yin shi akan gaskiya da rikon amana da kuma adalci.

Ina karanta jarida? Eh, ina karanta jarida sosai. Kasancewa ta jami'i wanda yake aiki a hukumar rundunar kiyaye haɗura ta ƙasa, ina karanta jarida domin in san halin da ƙasa take ciki. Kasancewar aikin yana kula da dukiyoyi da kuma rayukan al'umma akan hanyoyin Najeriya. Farko idan na tashi ban samu jarida ta takarda ba, wadda aka cirewa ta printed one, na kan duba su akan ha-wayan hannuna, wayan salula ko kuma kwamfuta tun da safe in san halin da ƙasa take ciki da kuma sassan, eh, duniya. Haka kuma ina karanta jaridar ta shafi lafiya kasancewa ta mutum mai fama da matsala ta hawan jini. Haka jaridu da suka yi bayani a kan juya kuɗi da kuma tsari na ajiya da kuma na cryptocurrency, duka ina duba su domin in kasance cewa ina da ilimi na gaba ɗaya. Abin da ya shafi rayuwar, ah, rayuwata, lafiyata, ajiye kuɗina da kuma iyalina da lafiyata. Wannan yana taimaka mani matuƙa. Shi ya sa a ko da yaushe idan na ga jarida to ba na bari ta wuce. Ina duba ta domin in san halin da ake ciki a cikin ƙasarmu da kuma duniya gaba ɗaya.

Yaya nake jure zafi? Kasancewa ta mutum wanda aka haifa a arewacin Najeriya wanda yanki ne munada zafi yanki ne muhimmanci a wuri na, kasancewa na taso a kasa da kuma yankin dayake akwai zafi sosai, to ya kamata kuma in jure washe. Ina jure zafi ta hanyar natsuwa da kuma aminci ba tare da cutarwa ba.

Eh ina iya gabatar da rahoto kasancewa ta jami'i kuma shugaba a ofishina ina gabatar-- Rahoto a wurina wajibi ne sannan dole ne, amma ina yin shi akan tsari da aminci kamar yanda doka ta gabatar ba tare da samun wata saɓani ba. Kuma ina rubuta wannan, rahoto zan tura shi ta hanyar email daga baya kuma a yi print a tura shi Abuja can, head kwatarmu da ke Abuja domin gabatar da, domin tantance abin da na rubuta a cikin rahoto gaskiya ne ko kuma akwai buƙatar ƙarin gyare-gyare kuma neman ƙarin bayani sai a rubuta masu.